To, abin da na fi son sha shine ruwa. Saboda ruwa yana da amfani a jikin ɗan adam. Musamman in ka tashi da safe ka fara shan ruwa kafin ka ci abinci yana ƙara lafiya sannan zai sa jikinka yayi kyau. Komai na jikinka ya zama dede. Ruwa abu ne mai amfani a jikin ɗan adam saboda idan ba ruwa mutum ba zai iya rayuwa ba. Ruwa yana da matuƙar muhimmanci a jikin mutum. Ba ma iya mutum ba har dabbobi komai na duniya ma idan aka duba yau, to ruwa ne nan abin da zai zo a farko saboda da ruwa ake yin komai na duniya. Tun daga abinci, da wanke wanke na gida, da wanki, da wanka. Komai dai kusan a duniyan nan yanzu sai da ruwa. Saboda za ka ga cewa da inda babu ruwa dabbobi ma wasu basa iya rayuwa. Shi yasa mutum idan aka ce ya yi kwana biyu ma bai sha ruwa ba za ka ga mutum ya, ya iya rasa ransa ko kuma ya jigata. To gaskiya dai abin da aka fi so shine mutum ya sha ruwa da safe saboda shi ruwan nan in ya sha, zai bi jikin mutum. Mutum zai ƙara lafiya. Mutum komai na jikinsa zai tsaya dede yadda ake so. To shine, shi ruwa gaskiya yanzu a duniyan nan in aka ce guri babu ruwa to rayuwar gurin za ta yi wahala. Koma mene ne an fi so a ce ga ka ga ruwa komai zai fi dadi. Shi yasa yau in muka duba ƙasashen da basu da ruwa suke da sahara. Za ka ga cewa to wannan rayuwar gurin tana da matuƙar wahala saboda babu ruwa. Shi ruwa wani abu ne wanda dole a duniya sai da shi. Shi ya sa turawa ma suka ce ruwa ya ɗau kusan kaso hamsin na duniyan nan. Saboda kusan da inda ka zagaya ko babu ruwa a gurin to in aka tona rami a ƙasa za a samu ruwa. To saboda haka gaskiya ruwa abu ne mai amfani a jikin ɗan adam. To dole shi yasa duk wanda yake so a ce ya samu lafiya to dole sai ya sha ruwa. Kuma shi ruwa fa ruwan nan da ake ta magana akwai ruwa mai kyau akwai mara kyau. Shi ruwa mai kyau shine ruwa fari wanda in ka sha ba zai cutar da kai ba. Amma kuma akwai ruwa mara kyau wanda shi ya gurbace. Ruwa ne wanda ya gurbace in ka sha zai iya illatad da kai. Misali yanzu akwai wuraren da suke da jajayen ruwa. Mutanen gari suna ɗiba wannan ruwan suyi amfani da shi. To wannan ruwan yana da hatsari ga lafiyar ɗan adam. Sannan akwai lokacin da ruwa gaba ɗaya ba a son amfani da shi. Musamman ruwan da ya taho da ga kwararo. Za ka ga cewa wannan ruwan kamfani ne za su yi wani wankin da shi su watso shi ya biyo magudana ya taho. Su kuma mutanen wani gurin sai su ce zasu yi amfani da shi. To irin wannan gaskiya matsala ce. Shi ya sa a kullum ake so dai a ce indai za a yi amfani da ruwa to a yi amfani da ruwa mai kyau, mai tsafta. Saboda ko don lafiyan mutum. Amma in aka ce ba za a yi amfani da ruwa mai tsafta ba, to nan fa ɗaya an fara samun matsala kenan. Shi ya sa in ka duba komai da ake sayo a duniyan nan in ba lafiya ba zai yi ba to shi ya sa samun ruwa mai kyau, mai tsafta shi yafi komai dede a jikin ɗan adam. Shi ya sa likitoci suke ba da shawarar cewa a dinga amfani da ruwa mai kyau saboda shi kan shi ruwan mara kyau in aka yi amfani da shi zai iya baka matsala a jikinka. Zai iya lalata ma wani sassa na jikinka. To gaskiya ruwa dai yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam. Ga kuma lokacin za ka ga cewa akwai ruwan da za a ji shi da kanwa kanwan gishiri gishiri. To wannan ya danganta da inda mutane suke rayuwa. Amma dai gaskiya ruwan da aka fi so shine ruwa mara zartsi. Shine yafi amfani a jikin mutum.